Wato tafiya na na farko a jirgin sama ya yi ƙayitar wa sosai saboda farko dai ban taɓa shiga jirgin sama ba kafin wannan lokacin. Da na zo na shiga daga filin jirgin ma kawai abu ne mai ƙayitar wa, mai burgewa saboda sabon abu ne. Na ga mutane kala-kala na'urori da ban taɓa gani ba sai dai na ji ko na kalla a TV. Sannan kuma a cikin jirgin ya yi min daban saboda jirgin na tasowa sama har tsoro ya kama ni saboda gani nake jirgin zai faɗi ko wani abu zai faru amma Allah ya kiyaye. A'a komai ya tafi daidai. A cikin jirgin ina iya hangen ƙasa kuma na ga mutane sun yi mitsi-mitsi komai ya yi ƙanana sai gani nake kawar muna wani duniya na daban.

Eh tabbas ina iya gabatar da rahoto saboda na taɓa yin aiki da masu rahoto kuma na gabatar da rahotanni cikin kwanciyar hankali da limana. Dan haka eh, ina iya gabatar da rahotu akan fannoni daban daban zan iya gabatar da rahotu akan abinda ya shafi litayyafai.